Yaya kake iya ajiye takardun aiki? Takardun aiki, eh, ina ajiye su gurare da dama. Na farko ina da aji wajen guraren ajiya cikin gidana. Sannan na biyu, a ta ajin da nake koyarwa nan ma ina da lokoki har ƙwaya biyu domin dukan nan ajiwa wata takarda wanda ta ke da mahimmanci za a iya neman ta a ko wace lokaci. Sannan kuma, eh, akwai takardun da suka danganci ɗalibai. La'akari da ɗalibinmu sun tasa ba laifi, su ma to suna da kowa yana da loka, yana da wajen ajiye takardu. Za a ba shi kayansa ya ajiye. Hakan ya haɗa da takardu da kuma littattafai. Gaba ɗaya yaro shi zai ajiye kayansa. Eh, sannan duk takardun da ya zamanto bani da amfani da su, na gama amfani da su kuma yara ba su da me, ba su da wata alaƙa da su, to sai na ɗauke su na kai su, eh, wurin na gaba da ni wanda shi ma yana da dakkanin wajen ajiya da dakkanin abin da ake buƙata.

Kana yin aiki bayan lokaci taɓɗi, turƙashi. Eh, duk da yanayin aiki na, kusan tun da safe in kazo tun ƙarfe bakwai sai ƙarfe shida zaka, zaka tafi. Haka kuma ranar Juma'a ne kawai kake da hutu. Ranar Asabar da Lahadi kuma lokacin da kake da shi ba zai kai shida ba, ƙarfe uku ne zuwa uku da rabi ka fita. To yanzu haka ne amma cikin ƙarin lokaci nake bayan aiki.